A gaskiya, wato shi ne yadda unguwarmu take. Gaskiya akwai zaman lafiya da kuma ƙiyayyan juna da kuma tarbiyya da kuma bin ƙa'ida da mai unguwa ya tsara. Ka ga dole idan unguwa ta sami zaman lafiya da haɗin kai, abubuwan da ake so zai ci gaba kuma za a suɗanya a yi zaman tare, a kaunace juna, a ba juna kulawa yadda ya kamata. Unguwarmu tana da tsaro, tana, ta jajircewa ta nema abun da babu a unguwa, tana sa ma samarai kwarjini su nema aikin dai kamata kan lokaci kuma su ba su kulawa inda suke so. A ni nawa unguwarmu tana da zaman lafiya sosai fiye da sauran unguwanni. Gaskiya ina alfahari da unguwana. Unguwana akwai zaman lafiya, akwai ƙiyayyan juna, akwai ba juna girma, akwai nuna kishi tsakanin tsaro, akwai kuma tarbiyya da aka ba ya'yanmu, akwai kuma zaɓe da ake yi don shugabannin unguwar da za su wakilce mu, akwai kuma duk abubuwan da ya kamata su yi suna yi a lokacin dai kamata. Gaskiya a unguwarmu akwai tsaro, akwai kishi tsakanin juna da juna. Babu wani fada tsakanin matashi da matashi. A ni nawa gaskiya a unguwarmu akwai tsaro sosai. Unguwana akwai tsaro kuma akwai kishin juna. Ana ba juna kulawa dai kamata. Amma sauran unguwanni gaskiya ba a yi. Idan zaka biya ta sauran unguwanni ba za ka samu abin da ka so ba. Amma ni unguwana akwai kishi da kuma tsaro. Gaskiya akwai kishi, akwai tsaro. Tsaro shi ne abu mai mahimmanci da na fi so a unguwa. Idan gaskiya a unguwa kun haɗa kai kun zama wuri ɗaya, muradunku za su cika, burin da kuke nema za su cika, duk abun da kuka sa a gaba dole Allah ya muku. Amma idan kun ce za ku biya ta, sauran unguwanni ba za ku samu abin da ku so ba. Ni a unguwarmu akwai zaman lafiya, akwai tarbiyya, akwai nuna kishi, akwai yadda tsakanin juna da, da musulmai da kirista. Kuma mukan zauna cikin rummana da ƙoshin rai da lafiya. Babu wani tashin hankali, babu wani musu tsakaninmu. Gaskiya ina ba da shawara a yi zaman lafiya tare da unguwa. Gaskiya a unguwarmu akwai zaman lafiya. Unguwarmu unguwa ce mai kyau, mai daraja. Ba sauran kamar unguwannin ba. Sauran unguwanni gaskiya ba zaman lafiya. Ka ga duk su ta raina kullum suna fada tsakanin junansu. Ba za su yarda su zauna cikin ɗafin, lafiya ba. Sai ka ji tashin hankali, gobe an kashe wannan, jibi an kashe wannan can. Ka ga wancan yana kawo damina sosai a unguwa. Amma gaskiya a unguwarmu akwai ƙoshin lafiya da zaman lafiya. Ina so mutane su koyi daga unguwarmu. Akwai zaman lafiya a unguwarmu. Ina alfahari da unguwana. Akwai zaman lafiya, akwai nuna kishi, akwai tsaro, akwai bada kulawa yadda ya kamata. Musamman bada kulawa, ana ba mutane kulawa, ana taimakawa marayu da gwamrarayu, ana ba su abin da suke so. Gaskiya a unguwarmu akwai tsaro, akwai tsaro gaskiya sosai. Don ina alfahari da unguwana sosai. Kuma ba zan daina alfahari da shi ba har sai ga mutuwar raina. Ina alfahari da unguwana. Unguwa ce mai daraja. Unguwa ce mai nuna kishi. Unguwa ce mai son juna. Unguwa ce mai haɗin kai. Gaskiya unguwana ni, unguwana tana da kishi, tana da tsaro kuma akwai had-nuna kai, haɗa kai wuri ɗaya ayi aiki a nema abun da ake biyan bukata. Gaskiya unguwa ta akwai nasara a kai. Ana samun babban nasara ta hanyar unguwata. Amma idan ka ce za ka biya sauran ba za ku samu abin da ku so ba. Ka yi aiki da ƙwarjininka ka samu biyan bukata. Allah kuma zai gode maka watarana. Ba za ka ga samarkon nan a sama. Duk abun da kake kamata akwai samarkon, samarsok, samarkokinsa. Ni ina jin samarkon mu yana da kyau. Kuma nakan aiki tukur domin goben yaya na. Nakan yi aiki tukur domin iyaye na don ba su da ƙarfi. Nakan taimaka musu gaskiya. Unguwana akwai zaman lafiya da kuma tarbiyya.

Ni gaskiya nafi son tuwo ko shinkafa. A gaskiya ina son shinkafa sosai. Domin shinkafa yanada abubuwa dayawa jikinsa, kuma abune na kwaɗayi wanda dole ko bakajin yunwa in kaji kwaɗayinsa zakaci. Ba kamar sauran abubuwa yake suko su shinkafa, su tuwo, su sauran tuwo dai kamarta. Amma kaga shinkafa, abune mai kyau, ka cishi kaji marmari kuma ka koshi. Amma ni kainama gaskiya inafi son shinkafa. Shinkafa yana da kyau. A kullum yima shinkafa. Koda kaje wajajen aiki, makarantu, yawanci shinkafa ake kaiwa domin me? Shi yanada abubuwa da yawa da aka san dashi kuma abune mai kyau ya kamata kaci shi. Amma tuwo shi abune na kosharwa, da kuma zuwa gonaki, da kuma zuwa wurin meeting. Wancan zaka iyaci musamman domin yunwa. Idan kana cikin damuwa kuma kana cikin yunwa zaka iya cin tuwo. Amma ni nawa shinkafa nakeci. Shinkafa ya fi mun komai. Nakan ci shinkafa in gode wa Allah. Amma idan nace zan biyewa tuwo bazan samu abinda nake soba. Ni shinkafa ne nafi so. Gaskiya shinkafa yanada daraja a wurina. Amma tuwo kam, tuwo banacin tuwo. Amma bansan ya sauran mutanen sukeba. Kowa da damuwansa kuma kowa da al'adarsa. Idan ka fito a yara masu kuɗi ba zaka nacin tuwo ba. Idan ka fito a yaro mai kuɗi tuwo ba zai, tuwo baza kaciba. Sai dai shinkafa. Gaskiya ni kuma bana cin tuwo. Shinkafa yafi mun so dubu akan tuwo. Ni anawa nafi son shinkafa. Ina son cin shinkafa domin abu ne mai daɗi, abu ne mai daɗi sosai. Shinkafa ba? Akwai daɗi sosai. Inacin shinkafa kamar ba gobe. In ci, in ci, in ci in gode Allah. Amma batunshi, batun tuwo. A sauran layin gaskiya bana cin tuwo. Na fi son shinkafa. Shinkafa da mai da yaji. Ina son shinkafa sakani mai da yaji. Idan yaji barkono kaɗan. Kar asa barkono da yawa. Bana son barkono da yawa domin yakansa wani cuta jikinka yana gudu, kana gajiya da wuri. Amma idanka cishi daidai, da ka ci shi yana amfana da jikinka daidai yanda ya kamata. Amma idan zaka biya tuwo gaskiya bazaka samu abinda kake soba. Ninafi son shinkafa da mai da yaji. Abune mai kyau.

Eh gaskiya ina sa Bluetooth kullum. Musamman ma sai na kunna Bluetooth kullum. Domin idan na je wurin ya mun ba daɗi, na je wurin yayi shiru, zan iya sa Bluetooth in ji waƙa na. Kullum nakan kunna Bluetooth in ji waƙa, in saurari jawabai, in ji waƙoƙin da ke gabata a duniya gaba ɗaya. Za ka iya samun Bluetooth wanda shine dai da gyamma lokacin hutun ka. Zai baka abin da kake so a lokacin da ya kamata. Kuma zaka ji daɗi. Yana bada bugu mai kyau a kunne. Ni ina sa Bluetooth kullum. Kuma abu ne mai kyau ka sa Bluetooth kullum. Amma yawansu wai suke cewa yakan jawo ciwon kunne. Hara aje asibiti a je nan ba a samu magani ba. Amma ni wannan abun bai taɓamun ba. Da shike kanabin ka idodin ka dai zamanin ka kure volume duka. Idan ka je ka kure duka sautin duka, gaskiya zai jawo masaala a kunnen ka. Idan za ka sa Bluetooth, ka sa Bluetooth daidai. Ka sa volume daidai yanda ba dai dame ko ba dai dame ka kunne ba. Bai taɓa ma dodon kunnen ka ba. Amma idan ka je za ka sa bugu da yawa, nan ne za ku samu matsala ta wurin ciwon kunne. Domin za ace ma kana yawan sakiɗa da yawa. Yayin da ba ka ji maganar abun da wani yake faɗa a waje. Amma idan ka sa Bluetooth daidai, ka sa bugu daidai, za ka ji abin da kake so kuma za ka samu wasewar jiki da kuma kwardin. Ni ina sa Bluetooth kullum. Bluetooth yana da kyau, ina sawa kullum. Wato ma in ka je maka, in ka je wajajen aikin, za ka yi amfani da, za ka yi amfani da Bluetooth. Za ka yi amfani da Bluetooth a wajen makarantu, a wajajen aikin domin sauraron labaran da, da ke gabata a duniya gaba ɗaya. Amma idan ka je za ka biya ta zama, ba za ka samu abin da kake so ba. Ni a gaskiya na wa Bluetooth ya fi mu, Bluetooth ya fi mu a rayuwa. Ina son Bluetooth sosai. Kuma ni nakan sa shi kullum kula yomi. Ba na taɓa karya alkawari na ba. Nakan sa Bluetooth kullum. Ni ina sa Bluetooth kullum. Kullum nakan sa Bluetooth domin samun biyan buƙaata. Domin idan ban sa ba wayansu aiyukanma ba zan iya yi shi ba. Domin me? Babu mura, babu kwarjinin da yake sa ni yin abun sosai domin samu cigaba. Amma idan na sa wannan Bluetooth na sawa waƙa gaskiya, na ji kaina sosai da kuma da daɗi. Nakan ji daɗi sosai a jikina. Domin Bluetooth yana da kyau. Na sawa kullum.

To, yanda nake yanke shawara a wurin aiki shine idan ka mun laifi ko kuma ki mun laifi, idan in ɗauka matukar shawara da zan baki da kuma shawaran da zan baka, ka zama mara tausayi ba. Idan baka da tausayi a zuciyarka ba, za ka yi bada shawara a wajen aiki ba. Ni nake yanke shawara na, nake yanke shawara idan na saba da kai na dokan nan zan yi shi sai na yi shi. Idan na ce yau zan tara kuɗi miliyan ɗaya a wajen aiki, wannan shawara ne mai kyau. Idan na ce idan in bunkasa kasuwanci na ya tafi wurare da ba ƙasar waje cikin ƙauyuka, unguwanni ko ina da ko ina, wancan ma na yanke shawara mai kyau. Ni nake yanke shawara na a ta hanyar da ya kamata kuma lokacin da ya kamata a yi shi'a san da ya kamata. Nake yanke shawara na sosai. Nakan yanke shawara da ƙarfi. Nake yanke shawara da doka. Naka yanke shawara da kwajini. Nakan yanke shawara da jajircewa. Bana tsoron kowa. Dukkan abin da na yanke kuma ta zauna kuma shawara me yana da kyau yan'uwa su fada shi. Domin wasu lokuta akan samu mis-miskarin cewa a tsakanin oga da kuma manaja idan ya ci mai kuɗi ba zai ƙara yarda da shi ba. Shi kuma manajan yana ganin kaman shi yayi abu mai kyau amma kuma shi a zaton sa ya ci kuɗi kuma kuɗin ba zai dawo ba. Wancan ma haka yaka mata ka ba shi shawara mai kyau. Nakan ba shi shawara mai kyau. Nakan yanke shawara na a dai lokacin da ya kamata kuma a san da ya kamata kuma a san da ya kamata za a yi sa. Domin baya taɓa wuce lokacin da ya kamata in ba da a yanke shawara. Ni na wa nakan yanke shawara na a lokacin da ya kamata. Domin sau da dama mutane sukan ce kai zaka yanke shawara akai tsaye ba ka tambayi mutane ba. Nufinsu ko sun yarda ko ba su yarda ba. A'a, ni bana wancan. Idan abin da ya zo muraina, shawarar can ya zauna kenan. Babu mai sani in canza shawarar can. Idan na yanke hukunci, na yanke hukunci. Idan na ba da shawara, na ba da shawara. Dukkan abin da na faɗa ya zauna kuma da shi, da ya aiki da shi. Domin nine me kamfanin wajen aikin. Amma idan kace za ka biya wa wani ya kawo ma shawara sai ka fadi, ba ka san me zai shuka ma ba. Hakace idan ka shuka mugunta, za ka girbe mugunta. Idan ka shuka alheri, zaka shuka, zaka girbe alheri. So, ina ƙira da mutane a shuka alheri a girbe yaya mai kyau nan gaba. Domin idan zaka biya wa mugunta ba za ka samu abin da kake so a rayuwa ba. Ni na wa nakan yanke shawara a wurin aiki ta wurin nisayi, nisayi da juna. Nake yanke shawara ta wurin nasiha da juna. In ba da nasiha, in ba da ayyuka da ya kamata, a karanta a yi jawabi su gane. Amma idan na ce zan biya wa kai na ba zan iya ba, shawarar waɗanda suke shigo mun suyi karen. To wanda yake shigo mun kai na ba, ba mai kyau bane. Shanayi ka amfani da ni ya kawo shawara dai-dai da yasa wuraren aiki mun samu matsala. Amma idan ka biya da shawara ka nitsu, mutane suka kawo shawara ka hada da naka. Za ga abin da ya tafi dai-dai na ke so. Amma idan ba shugabanni a gaban ka gaskiya, tafiyan ba zai yiwu ba. Amma kai ma idan baka mara musu baya ta wurin shawarwari ba, tafiyan can ma ba zai yiwu ba. Shawari yana da kyau a ikilisiya. Shawara yana da kyau a wuraren aiki. Shawara yana da kyau a wajen makarantu. Shawara yana da kyau a wajajen aiki kuma a yanke shawara a sanda ya kamata kuma a yi amfani da shi a lokacin da ya kamata. Amma idan kace za ka biye wa wani gaskiya ba za ka samu abin da kake so ba, kada ka jira wani sai ya zo daga can waje yazo ya baka shawara da ya kamata. Ka yi da kanka, ka yi, ka yi kamar za ka iya. Ka nemi mutane su baka shawara. Mutanen da ka zaba gaskiya za su iya yi, ba za su iya in ba tare da kai ba. Amma idan kace za ka na barin su a baya, abin ba zai yi kyau ba. Kai tafiya tare, ku haɗa kai tare, ku yi tafiya tare da juna. Amma idan kun ce za ku nuna ƙiyayya da kuma kishin juna, abun ba zai tafi yanda kuke so ba. Gaskiya ni na kan yanke shawara, shawaran a lokacin da ya kamata kuma a yi shi sanda ya kamata. Domin kar in biye wa mutum yazo ya faru da ni. Kasuwanci na ya tafi dai-dai yanda na ke so. Gaskiya ina yanke shawara da doka da kuma hukunci da ɓacin rai nakan yanke, ni nakan yanke shawara na a san da ya kamata a lokacin da ya kamata.

A'a, ba ma yin wuta da itace. Ni a nawa gidajenmu, gidajen masu kuɗi ne. Ba ma amfani da itace domin hura wuta. Akwai abubuwan dama da bature ya kan yi ra yuwa domin cigaban gobenku. Kuma ku gane cewa wannan abubuwan da yake yi domin ƙarawa, cigaba da kuma ganewa da "ya"yanku za su tashi ku yi su. Aka yi amfani da gas, aka yi amfani da abubuwan dama, muka yi amfani da gawayi. Musamman gawayi na da kyau ta wurin hura wuta. Mu namu muka yi amfani da gawayi ba da wuta itace ba. Itace ba wani abu bane mai kyau da ya kamata ka hura wuta da shi ba. Ka hura wuta da gawayi. Gawayi zai ci ma wuta sosai na yanda kake so. Kuma ba zaka zo kana hura shi a baki domin ya kama wuta ba. Yanda ka same shi haka za ka yi amfani da shi. Idan ka hura ka bar shi, akwai lokacin da ya mutu kawai. Amma batun itace al'ada ce wannan. So da dama mutane muka yi amfani da itace ta wurin dafa manya manyan abubuwa, ko da tattaro, ko da je aure. Sai ga an yi amfani da itace domin lokacin can gawayi ba zai muku abin da kuke so ba. Ko da kun kawo buhu ɗaya, ba zai muku sauri yanda kuke so ba. Kuma ba za ku sami abin da kuke so a lokacin da ya kamata ba. Amma idan kun yi amfani da itace a lokacin aure, za ku sami biyan bukata da za ku yi abu da sauri domin akan lokaci. Amma idan kun biya ma gawayi a ranar aure, abin ba zai tafi daidai ba. Amma idan a gidajenku ne mu muka yi amfani da gawayi ko da dam ɓata lokaci ba, za mu ɓata lokacin mu mu nutsu muyi abinci cikin lumana. Kuma mu ci da wannan gawayin. Gawayi na da matukar taimako. Gaskiya gawayi na da matukar taimako. Muka yi amfani da gawayi ta wurin hura wuta ba ma amfani da itace. Itace ba abu bane mai kyau ka ta hura shi kullum ba. Sai dai idan ka ta shi dafa shanu ko su kaza su abubuwan da ya kamata naman daji su ɗumi, wancan lokacin za ka yi amfani da itace ka hura wuta. Amma don taba tun abinci ne gawayi na da matuƙar amfani ta yin abinci. Ni gidana na ka yi amfani da gawayi domin muyi abinci mu ci da iyali. Amma idan mun ci zamu biyan itace gaskiya, kullum abin ba zai zama na da sauƙi ba. Za kata hura wa haya ki yayi ta kamawa baya ci. Amma idan ka sa gawayi yanzu yanzu za ka ji ka hura shi kuma ya ci kuma ya dafa ma abincin ka lafiya. Ni gidana na ka yi amfani da gawayi ba da itace ba. Ba na amfani da itace, ba na amfani da itace domin hura wuta. Itace ba Allahina yake ba, itace ba siffa na yake ba, itace ba a tanki na yake ba. Ba ma amfani da itace muka yi amfani da gawayi. Ba ma amfani da itace sai da gawayi. Gaskiya gawayi yana da matuƙar taimako sosai. Musamman a wadda dai daban daban. Ba ma amfani da itace domin saura mutane sukan yi amfani da itace a wajen gona ko da sun je gona za su sayar. Su sayar ma mutanen da za su saya su yi abinci da shi. Amma mu ba ma abinci da itace. Ba ma hura wuta da itace. Muna hura wuta da gawayi. Ba na hura wuta da itace ba. Ni na kan hura wutana da gawayi. Wuta itace ba Allahina yake ba. Ba na hura wuta da itace. Ina hurawa na yi da gawayi. Gaskiya na fi son gawayi fiye da, na fi son gawayi fiye da itace. Ba na amfani da itace domin hura wuta. Ina amfani ne da gawayi.

Eh to dai ni ana iya kirana a wajen aiki ya kai su hamsin ko su saba'in hakan nan. Domin wurin aikina, koda na bar wurin minti lokaci kaɗan. Babban shago ne wanda ake sauke kaya tirila-tirila. Domin mutane da dama sukan zo su ɗeba kaya a sare. To idan na bar wajen an samu matsala kenan. So na iya amsan kira a wajen aiki kamar hamsin ko saba'in. A kowane sim ina nakan amsa kira ya kai hamsin ko saba'in. Domin layuka na guda biyu ne, sima simai na biyu ne. Zai iya kirana a wannan, a kira ni a wannan, ana so kayan nan, ana so aka kai kaya nan, ina kayan kin wannan, ina kayan kin shagon store. Abuwa da dama da aka sauka gyama 'ya'yan kakannin yaran aikin kakannin ka balbalin. So yana da kyau, ina tafiya na kan barsu da aiki da yawa. Sha sasa sai a kira na, bara wani minti kaɗan a kira ni, ana kirana sosai a wayan. Amma na ce zan biye ta barin waya a gida, kiran zai yi yawa a waya. Ni na kan yi a kira ni su hamsin ko su saba'in. Domin gaskiya bana samun aikin nan da sauki yake ba. Kiran yana yawa. Kiran yana yawa a wajajen aiki. A kira ka su hamsin, a kira ka su saba'in. Gaskiya ina samun kiran nan ba da sauki ba. Ana kirana su hamsin a rana a wurin aiki ko su saba'in. Musamman dai kamata a kira ni shine ƙarfe hamsin.

Abin da nake da yamma kamin in nan kwana shine babu bane mai ruɗe kai da kuma rashin ganewa ba. Nakan, nakan yi wanka da yamma, nakan yi addu'a, nakan je ikilisiya, nakan je wajajen aiki, ka nan in dawo in yi wanka in kwana. A gaskiya abin da nake da yamma shine samu lokaci in ba kai na hutu domin na gama ayyukana da ya kamata a wajajen aiki. Na zo gida lokaci ne da ya kamata in huta ba wai in ƙara kai na gajiya ba, ta wuraren wani aiki da bai kamata ba. Idan na dawo gida da yamma nakan samu hutu ne in yi wanka kamin nan in yikwana. Ni a nawa abunda nake yi idan nakan samu lokaci in huta da yamma kan nan in kwana. Don yana da kyau ka ba kanka lokaci ka huta, ka cire kanka gajiya domin ka je wurin aiki da dama. Gajiyan zai ma yawa. Idan ka ce kuma rana zaka biya jikinka da wani aiki, kuka yi faskare, ko ka dafa abinci. Ba dole ba ne zai ƙara ma gajiya. Kana da 'ya'ya a gida, kana da mata kamin nan ka dawo da yamma. Ka ce musu su maka abinci, su sama ruwa wanka, suka sama abinci a ɗaki. Kana zuwa wannan lokacin nan zaka amfana da shi kai, ka yi wanka, samu ka zauna ka huta, ka ci sai kai kallo kamin nan ka kwana. Ni nakan yi abinci, in yi kallo, in huta ma jikina. Shine abun da nake da yamma kamin nan in kwana. Amma idan na je don biya wa jikina ba zan iya ba. Amma na kan ci abinci, in huta, in yi kallo kamin nan in kwana. Shine ka idin na saka da ba kai na shine na ci abinci nayi wanka kamin nan in kwana. Idan ba na yi wannan abin ba kwanciyan ba zai mun daɗi ba. Idan ka dawo masu daga ta guna guni kaza jan saki siwu siwu. Kana jan saki gefe da hagu don me ba ka ci abinci ba, don me ba ka samu ka kwanta ka huta ba. Abun sai ya fita kanka ranka ya ɓaci kwata kwata. Amma idan ka samu lokaci ka yi wanka ka kwanta ka huta da yamma nan lokaci ne da ya kamata ka huta domin lokacin rana ta faɗi. Yamma yayi inuwa ta fito, wuri mai daɗi, iska mai kyau muke shaka. Wannan lokaci ne da Allah ya sa ta lokaci mai kyau da ya kamata mu huta ma jikinmu. Ni abin da nake yi ina hutawa ne da yamma kamin nan in yi bacci. Amma idan na ce don biya wa jikina ba zan yi abin da nake so ba. Ni a na wa nakan kwanta in huta, in huta wa jikina. Gaskiya ba abin ba da sauƙi nake same ta ba amma na gode wa Allah da yake bani lokacin nan in huta. Domin idan ba na motsa jiki abu mai kyau da nake yi da yamma ɗaya shine motsa jiki, na biyu shine in ci abinci, na uku shine in kwanta in huta. Na ɗaya abu mai kyau musamman ka motsa jiki. Kada ka zauna wurii ɗaya ba. Nakan tashi in fita, in yi gudu, in dawo gida, in yi motsa jiki, in yi ta nan hagu da dama domin jikina su miƙu. Domin baka ba wata rana in ka zauna ƙashin ka zai kama. Ƙashin ka zai kama mai ba ka san me faruwar shi ba domin me ba ka motsa jiki. Amma ni nakan motsa jiki. Nakan samu wako lokaci in motsa jiki, in yi gudu, in ci abinci, in zauna in huta, in ba kai na lokacin da ya kamata a san da ya kamata. Ma ni gaskiya na wa nakan huta ne in sami lokacin da ya kamata. Hutu yana da kyau, hutu yana da kyau amma idan na ce don biya kai na ba zan iya ba. Hutu abu ne mai kyau. Ni abu na goggo da nake yi da yamma kan nan in kwana. Na ɗaya motsa jiki, na biyu kwanta in huta, na uku in yi wanka in ci abinci. In sama ma kaina lokaci in kwanta in huta, in yi hira da abokai, in motsa jiki, in fita gudu in dawo, in je nan in dawo, in yi hagu da dama domin ƙasusuwana su miƙe. Idan ba na motsa ƙasusuwana za su kame wata rana in rasa me yake damina. Ni na wa ina motsa jiki, ina cin abinci, in kwanta in yi bacci, ina hutawa da yamma. Duk abubuwan nan da yamma nake huta, in yi bacci, in kwanta, in motsa jikina hagu da dama shine abubuwan da nake da yamma.

Ni na fi son taxi. Taxi yana da matuƙar amfani. Kuma mota ne mai gudu. Taxi a wasu lokuta a maimakon ka hau bas ko bos, yana fin son ka hau taxi, yana da kyau. Kuma za ka iya zuwa kowane gari da shi. Amm kaga bas, sai dai ka je makaranta, a dauke ka kaje wurin aiki, domin bas baya tafiyar da taxi yake yi. Taxi yana da matuƙar amfani. Ko da za ka yi tafiya mai nisa ne idan kana taxi ka huta. Aka ce daga ran Laraba ne ake gano Juma'a mai kyau. Ka nemo motar ka, tunda wuri ka sa mai, ka yi redin ta ran da za ka yi tafiya sai ka tashi hanya. Taxi yana da matuƙar amfani. Domin wa'yasu lokuta, abubuwa da dama yakan faru a hanya. Kaman babban mota bas in ya yi accident a hanya, za kaga ƙofofi ya rufu, mutanen cikin za su mutu. Amma ka ga taxi, musamman ma in ya faɗi shi dai tashi. Motan tashi wa yake da kansa, daɗin amfanin da shi ke nan. Amfani da taxi ya fi mun ko'ina, idan na samu kai na wani wuri, taxi nake hawa bana hawan bas. Bana hawan bas domin taxi yana da matuƙar amfani. Taxi nake hawa bana hawan bas. Domin ko da iyaye na ma sun koya mun tun daga yaro, in koya zaman taxi, katin koya zaman bas ba. Bas doguwar mota ne kuma tana da matsala da yawa jikinta. Tana jawo accident da wuri. Mai da hasari in ya faru motoci rufuwa suke yi. Ba za ka san lokacin da zaku mutu dukan ku ba. Sai dai kuji ana labarin ku kun tafi ai. Ni na fi son taxi akan da bas. Wara a bani taxi so dubu in hau taxi akan da in hau bas. Amma idan zan hau taxi ya zamana ka yi ba mai son gajiya ba. Ya zamana wurin da za ka je ba mai nisa ba. Kuma ya zamana wurin da za ka je mai tsaro. Ya zamana ka yarda da mutanen cikin motan. Ya zamana ka yarda da direban dukan abin da za ka yi da shi. Ya zamana kanku ɗaya ku hada kanku. Ku yi abin da kamar ta a take, domin ku samu biya kanku bukata.

Aaa, nina fi son bikin aure. Ina son bikin aure sosai. Domin bikin aure, koda kanajin yunwa, idan kaje bikin aure zaka samu wadata, zaka samu abinci, zakayi shudanya da abokanka, zakayi lumana cikin kwanciyar hankali. Za kuci kusha, za kuyi hira. A wasu lokuta, bikin aure yanada kyau sosai domin aka nemi rana musamman da za'asa mutane suna gida su ziyarci ranar aurenka. Kuma ya zamana, ranar can kaima kana gida, kana kwancenka. Idan auren ɗan uwanka ne ma zaka iya zuwa. Idan auren kanwarka nema zaka iya zuwa. Idan auren abokanka ne ma duk za ka iya zuwa. Kada ka biya zaman gida ba. Ni na fi son bikin aure. Bikin aure yanada matuƙar daraja. Domin inda zance bikin aure yana da matuƙar daraja. Zaka samu wadata, zaka samu abinci. Zan samu kulawa, zanyi rawa, zan ci, in sha, zanji daɗi, zan zama da farin ciki ranar can. Babu wanda zai kaini farin ciki. Kuma zan samu wadata daidai yanzu nan, gwargwado yanda nakeso. Amma bikin aure yana da kyau. Akwai biki da yawa da ake yinsa. Bikin walima, bikin ikilisiya, bikin aure, bikin suna. Waɗannan duk kalansu, bikin suna, bikin aure, bikin walima sunada kyau sosai. Kuma ya zamana kaima kana ziyartar su. Ni ina ziyartar duka. Nakanje bikin suna, bikin aure, bikin domin sai anyi bikin aure kannan aje bikin suna. Kuma bai kamata ka je bikin suna ba ka je bikin aure ba. Bai kamata ka je bikin aure ba ka je bikin suna ba. Idan kaje ɗaya ka samu kaje duka. Bikin aure nada matukar daraja. Domin koda mutum yayi saukama za kaje ka tayashi murna. Ya sauka lafiya, ya samu, ya mai suna kaza da kaza. Zaka iya zuwa kayi murna, kayi farin ciki, ka ci abinci, ka samu wadata daidai. Amma idan kace, kaifa baka son wannan, in baka son wannan sai a baya za su miƙa nan. Kaifa saika jira wannan yazo yasa meka. Ba'a samu wadatanda a kesoba. Ninafi son bikin aure. Ina son bikin aure da bikin walima da kuma bikin suna. Domin bikin suna ma yanada kyau. Bikin ikilisiya, coci. Muna zuwa bikin kilisiya domin musamman wannan auren da za'a ɗaurama a ikilisiya a kan ɗaurata. Kuma bayanda za'ayi kazo bikin ikilisiya ba kazo bikin aure ba. Dole kazo ɗaya. Yanada kyau kuma ya zamana kai mai jajircewa ne. Kanada son zuwa bikin mutane yayinda ko naka ya tashi kaima asu zoma. Amma idan kace kai zaka zauna gida kullum sai a zo ta zo bikin ka. Wane zai yi alfahari da kai? Ba wanda yayi alfahari da kai baka zuwa na wayansu. Taya zasuji daɗin zuwa naka. Amma idan a ce kana zuwa nasu, suma suma zasuji daɗin zuwa naka. Yana da kyau kaga zuwan bikin mutane. Ni ina zuwa bikin mutane kuma muyi shudanya, muci abinci tare, mu kwanta tare, muyi hira tare, mu marabci juna tare. Musamman ma kaje wurin aiki, kaje wurin biki a wurin ajin aiki za'a marabce ka, a kawo ka lafiya. Amma adduwa baka abinci, baka ruwan sha, baka suturan sawa, ba ka kaya na musamman wanda zaka sa. Ni anawa bikin aure ya fi mun komai. Ina son bikin aure sosai. Bikin aure yana da matuƙar amfani. Bikin aure, ina son bikin aure. Yana da matuƙar amfani a wajena. Bana zuwa wa'ensu biki sama da bikin aure. Nafi son bikin aure kuma ina zuwa aje mun inje mawayansu. Idan ba kajema wani ba shima ba zaizo maka ba. Idan kaje mashi shima zaizo ma. Ni ina son bikin aure. Akwai biki da yawa daya kamata a riƙe suke. Amma bikin aure yanada matuƙar amfani. Bikin walima, bikin aure, bikin coci, bikin suna. Amma ni ina son bikin aure. Bikin sunama nakanje, bikin aure ma na kanje. Ko wane biki ya tashi in ya kamata so samu kaje.

Ni murya na yana da ƙarfi. Domin yawanci murya maza yana zuwa da ƙarfi ne. Idan ka yi magana za ka ji wani yana cewa "Kai, ina kake? Kai ba wannan yaron wannan ba ne. A ina mi ka zo yi a nan?" To kalaa muryar nan. Ni nawa muryan ga shi nan na yi muku akwai ƙarfi. Muryar na yana nan da ƙarfi domin ko wane namiji muryansa yana kasancewa ne da ƙarfi. Za ka ga na mata. Mata ne masu murya a hankali. Za ka ji su suna magana a hankali, a hankali, a hankali. Amma mazan kam Allah bai yi su da murya a hankali ba. Allah ya yi mu da murya mai ƙarfi kuma muna alfahari da shi wannan murya mai ƙarfin nan. Muna ce masa mun gode ya ba mu murya mai ƙarfi. Domin koda a wasu lokuta za ka yi jawabi, za ka marabce baki, za ka yi abubuwan da ya kamata ka yi a kan lokacin da ya kamata ka yi. Babbar murya na da amfani. Ka zama muryanka akwai ƙarfi, wanda idan ka yi magana za a ji ka kuma za a ji daɗin abin da kake faɗa. Za a san me kake faɗa a sanin lokacin da ya kamata ka faɗa. Amma idan ka ce za ka zama kai mai laziness, muryarka a hankali, kai namiji muryarka a hankali, ba za ka samu abin da kake so ba. Muna ce ma mun gode Allah da ya bamu murya mai ƙarfi kuma murya mai ƙarfi ko wanne namiji akwai baiwancin alkansa. Domin yawanci idan namiji muryarsa a hankali, shi aka ce masa shi ɗan daudu ne. Abin da ya samu ka ce shi ɗan daudu ne. Domin ta yaya da maganan mata, mata ne suke magana a hankali. Maza mu kuma Allah ya bamu murya, kyauta mai ƙarfi, mai daɗi duka. Kuma muna ce masa mun gode. Muryar nan dai bamu mai ƙarfin nan ba wani ba ne ya bamu. Da ace wanne ya bamu da wani ya karɓa ma tuni, ɗan adam a duniyan nan ya baka abu kuma abun nan ya zama wurin ka, ɗan adam, wane shi ba zai iya ba. Ɗan adam baya da wannan daman da zai baka abu kyauta kuma ya bar maka shi. Amma Allah shi kaɗai yakan ba mu murya mai ƙarfi kuma yakan ce mu yi amfani da shi mu kai wa'azi, mu taimaki mutane, mu ba su kulawa, mu jawo su cikin addinin Kiristanci, mu jawo su cikin addinin Musulunci. Domin aya ba tace ka je ka zagi mutum da wannan muryar da Allah ya baka ba. Allah ya baka muryane dan ka walwala. Ka zama mai biyayya. Ya zama na abin da za ka fito da shi a cikin bakinka, ya zama na ka tauna shi. Ko da wane abu ne, ya zama na ka tauna maganan nan. Ni na ka yi amfani da murya mai ƙarfi in tauna magana kuma in samu bukatar da nake so. Amma idan ka ce za ka na magana any how, za ka na magana ko ta ina. Mutane ba za su ji daɗin abin da kake so ba. Ba za su ji daɗin abin da kake so ba kwata kwata. Wani ma sai yana zagin ka, ce ka dubi wannan yake magana. Yana faɗa mana duk abin da ya fito daga bakinsa. Amma idan ka yi magana cikin lumana, ka yi magana cikin yarda, ka yi magana cikin son zuciya, ka yi magana da zuciya ɗaya, da ƙarfin hali da kuma ƙarfin murya, Allah zai baka abin da kake so. Kuma mutane za su ji ka su yi amfani da jawabin da ka musu. Murya mai ƙarfi yana da amfani a namiji. Ni ina amfani da murya mai ƙarfi. Domin yawanci mutane yanzu da murya mai ƙarfi ake amfani. Ko da ba ka da abu mai taimako murya, za ka na yi amfani da muryan da Allah ya baka mai ƙarfi. Murya na da matuƙar amfani sosai. Ina amfani da ƙarfin murya. Ni muryana ƙarfi ne yake da shi. Ni ina da murya mai ƙarfi ba a hankali ba. Muryana mai ƙarfi ne kuma ina alfahari da muryana inda yake da ƙarfi. Ina ce ma Allah na godiya da yadda ya bani murya mai ƙarfi. Domin a duk abin da za mu yi, Musa Allah gaba shi kaɗai shi ma zai zamu gasa maka samakkakonsa. Duk abubuwan da muke yi kar mu manta da Allah ba. Duk abubuwan da muke yi mu tuna da shi. Kuma shi ma ya yi alƙawarinsa kuma ya cika mana. Ni ina da murya mai ƙarfi kuma ina ce ma Allah na gode da ya ba ni wannan murya mai ƙarfi. Ina alfahari da kaina, ina alfahari da gidajena, ina alfahari da ikilisiyana, ina alfahari da masallacina, ina amfani da kuma ni karan kaina. Ɗalibai ne murya mai ƙarfi in yi magana kuma ina jina. Ni ina amfani da murya mai ƙarfi ba da murya mai hankali ba kuma jini. Amin.

A yanda nake bada ra'ayi a wajen aiki yana nan kamar haka. Domin duk abun da ya zo mun a ra'ayina shi nake yi. Bana jira wane zai mun ba kuma bana so wane zai mun ba. Abun da ya zo mun shi nake yi. Amma idan na ce zan jira mutum ba zai mun abin da nake so ba. Ni ba mai son ra'ayi sosai ba ne amma duka abun da ya zo mun raina nakan na ina da hukunci in yinke shi a lokacin da ya kamata. Domin wani zai zo da ra'ayinsa kuma bai so naka tayi karɓar ra'ayin nan ba. A ce kuna wajen aiki kuna wani sana'a, oganka ya kawo ra'ayinsa, ni na kawo ra'ayina, wani ya kawo ra'ayinsa. To ba'a yana ra'ayi wannan ra'ayin ku ya tafi waje ɗaya kowa da ra'ayi daban daban kuma kowa yana so a yi nasa. To ya kamata kai babban da kake tsakanninsu ni ke nan. Ni ne zan bada ra'ayin da wanda zai amfana shi. Kuma duk wanda ya karya wancan ra'ayin nawa zai fuskanci hukuncin da ya kamata. Ra'ayi yana da kyau ka yi shi a asan da ya kamata. Ni ina da ra'ayi kuma ina da jajircewa na bada ra'ayi za a yi amfani da shi kuma za muga cigaban wurin aikin nan. Musamman lokuta da ya dama a wajen aiki akan samu rashin gane wa, rashin yarda da juna sosai. Ta wajen kuɗaɗe ace aikinku yana bunkasa sosai a wajaje daban daban. To kome ra'ayin wani nashi zai zo daban, naka zai zo daban. Amma idan ka bada ra'ayi dai kamata kai za a yi amfani da shi. Ni ina bada ra'ayi a wajen aiki kuma kome da na faɗa dole a ji ni. Nakan bada ra'ayi kada a yi latti zuwa wajen aiki kuma ba za ka karya doka nan ba. Kada a yi latti zuwa wajen ofis kuma ba za ka karya doka nan ba. Kada a yi latti zuwa wurin rubuta tahotannai kuma ba za ka karya doka nan ba. Amma idan kace zakana bada ra'ayin da ba kamata ya cancanta a nabarwa ba, mutanen ma zasu raina ka zasu ce kai baka da aikin yi. Ka zo sai kana ta gyamu su ra'ayin da ya kamata. Su ka rena masu wayo ga abubuwan da kake musu amma idan kasa ra'ayi me kyau kada a wuce wannan lokacin kana zuwa wajen aiki. Wannan lokacin yana da matuƙar daraja a wajajen aikin mu. Idan ka wuce wannan lokacin kuɗin ka an rage ma cikin kuɗin aikin karshen wata. Amma idan kace kai kuma zaka bi doka, ka zauna lafiya, za kaga sakamakon ka. Ra'ayi yana da kyau ka bada shi a lokacin da ya kamata kuma sanda ya kamata a yi shi. Ni ina bada ra'ayi a wajen aiki kuma ana amfani da shi tukuru. Kuma muna ganin cigaban aikin mu. Nan da nan da aka gab kasance mutane bunkasa idan na kawo ra'ayina idan wani ya kawo nasa sai a zaɓi ɗaya a tantance. Wannan ya kawo ɗaya, wannan ya kawo ɗaya, wannan ya kawo ɗaya. Sai a nema wannan gawanda ra'ayin amfani da shi wannan satin. A nema wannan gawanda ra'ayin da amfani da shi wannan shekarar. A nema wannan gawanda ra'ayin amfani da shi wannan watan. Ko wani sare yakan zo da lokacin sa. Ko wani sare yakan zo da lokacin sa. Kuma ya zama na kai mai bada shawara ne mai kyau. Ya zama na kai mai ra'ayi ne mai kyau. Karya zamana kai mai shan giya ne. Har ga zama na kai mai zagi ne. Kai dai zama na kai mai nemo mata ne to ra'ayin da kake basu nan ma ba zai yi amfani da su ba. Da suna ganin ka kamar kai wawa ne kana basu abubuwan da bai kamata ba kamar kai ma ba kuma kamar kana yi. Abun da ya kamata ka yi ba kuma kana yi. Kuma ka ga wancan da yake kawo ma raini yaran shagon ka da su rena ka. Amma idan kace kai da aka yi nasu da kan ka, za ka samu biyan bukata. Ka zama natsattse, ka zama mai tsoron Allah kuma ka zama mai ra'ayi mai kyau. Amma idan kace da ka biya mugayen abokai da za su ja ka zuwa annabi, da za su ja ka zuwa wuta kuma duka abun da kake dagani ba ba cigaba rayuwan ka. Ni na ware ra'ayi na, ya zama na kada su zo lokaci da latti. Kada su zo wajen aiki da latti. Ya zama na suna zuwa wajen aiki da lokaci a kan lokaci. Ya zama na ko da wani makarantu na zo makaranta da akan lokaci. Ni ina da ra'ayi mai kyau kuma ina bada shi a yaki da shi a san da ya kamata. Ra'ayi yana da kyau ka yi shi a lokacin da ya kamata. Kuma kullum ina bada shawara ya zama na kai mai ra'ayi ne mai kyau kuma idan mutane za su ja ɗin ka ni ina da ra'ayi kuma ana amfani da shi a wajen aiki. Yanda nabada ra'ayi na haka za a yi amfani da shi. Wanda ya karya zai fuskanci hukuncin da ya kamata. Amma idan kace kai mai raini ne ba za kana bin ra'ayin mutum ba zai kore ka wurin aiki kuma ina da ra'ayi ne mai kyau. Allah ya bamu taimako. Amin.

Yadda nake jira a layi? Yanda nake jira a layi wato shine layi nada matuƙar amfani a zamantakewa da kuma zaman mutunci a rayuwa. Ya zamana kai mai haƙuri ne kuma ya zamana. Kai mai bada haƙuri ne. Karya zamana kana da fushi ba, idan kana fushi da mutane zakuna samun matsala a wajajen layi. Koda kazo ka samu mutane a layi, ya zamana kai ma kabi layi. Ka jira layi kada kayi ma wani cucel domin idan ka cuce wani, kai ma ko ba wajen layi nan ba watarana wani zai cuce ka wanda zai ɓatama rai. Kuma baza ka tuna abinda kama wani a baya ba. Zakana ganin abun da wani yayi maka, abun ya ɓata maka rai sosai. Amma a wancan lokacin Allah zai nuna maka abunda kama wani a baya kaima ka cuce shi a wurin layi. Baka jira layin da yakamata ba. Kazo ka samu anabin layi kazo ka shiga ka wuce shi. Me kayi kenan? Kayi zunubi. Wannan ma shima duk hanyar zunubi ne. Kaga ko a wajen haifuwa, duk wanda ya fara fitowa shine a gaba. Na bayan shine ƙarami. Na gaban shine babba. To meyasa da'ace yan biyu an haife su a rana ɗaya? Amma abunda ya bambanta su lokaci ne, lokaci. Lokaci kaɗan ne ya bambanta su. Wannan lokacin ƙaɗan ne yana da matuƙar amfani. A wannan koda second biyu ne ya girme ka, ya girme ka. Ya riga ka fitowa a ciki, ya riga ka fitowa a ciki. Yaga duniya kannan kaga duniya. So in kanada haƙuri, idan kazo ka samu ana jiran layi, ya zamana kaima kayi haƙuri domin akwai wanda suka rigaka zuwa. Amma sunyi haƙuri sun jira. Me yasa kai baza ka iya jira ba? Ni nakan jira layi. Banawa mutane cucel saboda bana so a cuce ni wata rana. Na kan jira layi domin samun biyan bukata. Idan nace zan shiga hakkin wannan, watakila shi ma wata rana zai shiga hakkina. Amma idan na shiru na barsa da Allahn sa, hakkin nan da yake nema wata rana zai ganshi zai same shi. Ya zamana ni mai haƙuri ne, shima mai haƙuri ne. Kuma munyi haƙuri da juna kuma an samu biyan bukata. Haƙuri nada ƙyau. Haƙuri yana sa ka jira layi yanda yake kamata. Haƙuri nada ƙyau a wajajen aikin mu. Ni gaskiya ina jiran layi. Ina jiran layi a inda na samu layi. Idan ban jira layi ba, wani ma watana bazai jira niba. Haka kaima goben ka zaina tafiya. Wani zai zage ka abunda baka yi ba. Wani zaima kallon banza abunda bai kamata ya kalle kaba. Amma idan kayi haƙuri, ka jajirce, mai haƙuri shine mai cin duniya moriya lafiya. Idan ka zauna haƙuri zakaci duniya harga lafiya har abada. Amma idan kace kai baza ka zama mai haƙuri ba, abubuwan da kake yi ma mutane ma bazasu kalle ka da daraja ba. Duk abun da kake yi ma za'a ce o kalli wancan. Satin can yazo yana mana abun nan kuma ga abun da yayi wancan satin. Amma idan ka zama kai mai halaye mai ƙyau ne. Koda ka ma mutane magana za su cika. Idan ka zo layi, idan ka musu gaisuwa, wani ma don ganin buƙatan ka, idan kana da buƙata sosai za iya ba ka layinsa. Amma idan ka yi haƙuri ka jira layi, duk abubuwan da kake nema zai tafi ma daidai yanda kake so. Kada ka zama mai handama ba. Ka jira layin ka, ka jira lokacin ka. Anan antarar da kai. Layin nan in Allah ya yarda zai zo maka amma idan kace za ka yi sauri, ka wuce layin nan ka wuce lokacin nan, Allah zai dawo da kai kamar yanda ya buga Shawulu a yayin Damascus. Ya bi jirai ma dokan sa kuma Allah ya dawo da shi. Idan ka bijire ma layin ka idan ka shiga layin da bai kamata ba Allah zai nunama abinda kayi be kamata ba kuma wanda kai mashi baya jin daɗin ka bazeji daɗin kaba Ya zamana kaje ka bashi haƙuri, ku sasanta da juna kunema sulhu tare da shi ka ba shi haƙuri, ka ba shi layinsa. Idan ya ga ze ba ka layi, ka ba shi saiya ba ka. Amma jiran layi yana da kyau a matukar a rayuwa. Ka jira layi, ka jira layi yana da kyau a matukar rayuwa. Ina jiran layi a sandar na samu layi kuma a lokacin da na samu shi don jira shi. Ko mai ana yin ta da haƙuri a duniya. Ni ina jiran layi, ni ina jiran layi. Yaza mana kai mai jiran layi ne kuma kai mai haƙuri ne.

Ni na fi son wasan kuɗi, domin wasan kuɗi yakan sa wata rana kaima kazama mai kuɗi a rayuwa. Idan ka ce za ka rufe hannunka, kai baza ka yi wasa ba. Baza ka iya wasan kuɗi da wani ba. Gaskiya, abun da ya zama maka da wahala. Amma idan ya zama na kaifa, za ka cire kunya, za ka cire tsoro, za ka yi wasa. Ni ina son wasan kuɗi. Akwai wani abun da ake ce masa caca. Shi ma yana kaman wasa ne, wasa da kuɗinka domin ka samu kuɗi. Sai ka yi wasa da kuɗi ka nan ka samu kuɗi. Sai ka kashe kuɗi ka nan ka nema kuɗi. To, wancan wasan yana nan kaman haka. Za ku nema kanku ne ku biyu. Ku ce ni ga abin da za a yi. A ce za a yi wasa yau tsakanin wani gari da wani gari. Sai a ce tsakanin, tsakanin Gombawa da kuma Kaduna. Zan iya cewa Kaduna ne za su ci wannan wasan. Kai kuma za ka iya ce wa Gombawa ne za su ci wannan wasan. To, musu ya shiga tsakanin mu yanda za a raba wannan wasan. Dole ɗayanmu ya fadi. Kuma idan ɗayanmu ya fadi, dole kai da ka ci wannan wasan, kai na za a ba ka wannan kuɗin. Wasan kuma yana kama haka. Za ka sa kuɗi ne yawa. Za ka ce kai fa Gombawa ne fa ra su faɗi. Shi kuma ya ce fa shi fa Kaduna ne fara su faɗi. Sai ku sa kuɗi. Na sa dubu ɗari ya sa dubu ɗari. Wasan kuɗi ne. Idan Gombawa sun ci wasa, zai ɗebe kuɗinsa. Idan Kaduna sun ci wasa, zan ɗebe kuɗina. Ban san ko kun fahimta ba. Na fi son wasan kuɗi. In yi wasan kuɗi don in nema kuɗi. Domin a rayuwar nan idan ba ka neman kanka ma duk abin da bai kamata ka yi ba ka yi shi, abin da zai sa kuɗin ka ya mutu ka yi shi ka nemo. Wasan da zai sa ka dawo ka samu kuɗi. Idan Allah ya ce za ka yi kuɗin nan, za ka yi kuɗin nan. Idan Allah ya ce baza ka yi ba, baza ka yi ba. Ba za ka taɓa ɓirice masa ma hanyarsa ba. Idan Allah ya tsara ma ƙaddara, dole wannan ƙaddaran za ta zama na sai ka bi ta. Kuma ƙaddara ba nan kamar a ce za ka tsallake shi da wasa ba. Ba a taɓa tsallake ƙaddara. Ƙaddara dole sai ka fuskance shi ido ido kuma sai ka yi gaba da shi gaba da gaba kuma sai ka ɗauko wannan ƙaddara a kanka. Ni na fi son wasan kuɗi. Wasan kuɗi yana da matuƙar amfani. Ka yi wasan kuɗi domin ka samu wasu kuɗaɗe. Amma idan ka ce za ka kumsa hannun ka kai baza ka yi wasan kuɗi ba, kai kana jin tsoron wannan, wannan zai cire ka. Yaushe ka san zai cire ka? Ba daga sa'a bane ake samo kuɗi. Idan na yi sa'a, na ci wasan nan, kuɗin nawa ne? Idan na yi sa'a, na ci wasan nan, kuɗin nawa ne? Ba wanda zai kwace mun ya ce ai wannan kuɗi na ne, ni naci wasan nan. Yaushe ka ci wasan? Ka gaya mushi kai ga ƴanda ka buga wasan? Kuma ga ƴanda wasan ya shiga kuma ka samu ka ci wasan nan. Wasan kuɗi na da matuƙar amfani a rayuwa. Ni abun da nake bugawa ina yin wasan kuɗi ne. Ba na jira wani ya mun, ni da kaina zan yi wasan kuɗina. Wasan kuɗi na da matuƙar amfani. Ina son wasan kuɗi. Idan na ci kuɗina babu wanda zai karɓa. Idan ka ci kuɗinka babu wanda zai karɓa. Idan na sa wasa Gombawa za su ci wasa, idan su ka ci wasa, ni zan kwashe kuɗina. Idan na sa Katsina su ci wasa, idan Katsina suka ci wasa, ni zan kwashe kuɗina. Ni a ra'ayina, na fi son wasan kuɗi. Wasan kuɗi yana da matuƙar amfani a rayuwa. Yawan ci da dama ana wasan kuɗi ne. Domin ba za ka same ta da sauƙi ba. Dole ka cire tsoro, ka cire tsoro ka sa kuɗin nan. Idan ka cire tsoro ka sa kuɗin nan, za ka ga ribansa. Ni na fi son wasan kuɗi. Wasan kuɗi, muyi wasan kuɗi da mutum yana kawo cigaba a rayuwa, yana kawo kuyarda da juna, yana kawo sanin juna sosai. Wasan kuɗi yana da matuƙar amfani. Ni na fi son wasan kuɗi a rayuwa. Na fi son wasan kuɗi a rayuwa. A yi wasan kuɗi domin a ci kuɗi sosai. Na fi son.

Na ji daɗin tambayan nan da kuka mun. Wani irin abincin gargajiya na fi so? Bisa ga garinku da kuma al'adunku ne abincinku zai kasance a yanda ka ke so. Kalan kauyen mu hakan nan, mukan yi abinci idan an zo ranar hidima, za a ce a yi abincin gargajiya wanda kowa ɗan garin can shi zai ci. Kuma idan kai ba ɗan garin can ba ne, ba za ka iya cin wancan abincin gargajiyan can ba. Dole ya kamata ka iya cin wancan abincin gargajiya amma sai dai kai ɗan garin ne zaka iya cin wancan abincin gargajiya. Mu kalan abincin da nake so na gargajiya shine, aka ce mata futu. Futu ana yin ta da wake ya ji gyaɗa sosai. A sa mata toka sosai. A haɗa shi da kuɓewa. A haɗa shi da gishiri ba a sa magi a wancan abincin gargajiyan. Za a tuka mana tuwon saki, ba tuwon masara ba, tuwon saki za a tuka. Idan aka tuka wannan tuwon sakin nan, za ku ci, za a yi rawa. Garin can kowa ranan murna zai kashe shi. Za a je nan aje nan. Za a yi rawa. Za a haɗu da ƴan uwa. Za a haɗu da abokan arziki. Ana yin sa ne da gyada. Abincin gargajiyan da na fi so ana yin sa ne da gyada, da kuɓewa, da wake. Idan ka ba ni abincin can, ƙabgarin mu babu wanda zayi mishi abincin can ya ce ba ya son abincin can, babu. Abincin gargajiya na da matuƙar amfani a ƙauyuka kuma mu kan ci mu gode wa Allah domin shi ya ba mu wannan rana. Lokacin nan Allah ya san yaren kowa kuma Allah ya san abincin da muke so kuma na irga muku wannan abincin da nake so na fi so. Kuɓewa da wake da gyada a sa mata toka da gishiri. Ba a sa wake, ana sa wani ganye. Ganyen can a garin mu kaɗai ake samuwa. Idan ba garin mu ba, babu masu kalan ganyen can. Don ba za ka iya zuwa kasuwa ka ce a baka ganyen garin ku ba zaku je ku yi abinci, ba za ka samu ba. So ya kamata ka jeka nema.

Eh muka yi amfani da kaya musamman za muyi kira daga kamfani su buga mana T-shirt na wanda zamu sa a wajen sana'an mu. Domin ya kan nuna tambari ne wanda idan an ganka wani wuri za a ce "Eh wannan ɗan wurin aiki kada, yana aiki a wurin aiki kaza." Kaga wancan ma yana da matuƙar amfani sosai. A shede ka da rigar da kake sawa jikinka. Babu wanda zai ganka da wani riga ya ce kai ba ɗan wajen aiki kaza ba ne. Domin in bai gane ba zai karanta abin da ake bugawa baya. Domin kamfani za su ce wani kalan rubutu za'a muku a bayan rigar ku na wajen sana'a. Za mu yi cewa a sa mana makanikanci ta By Pass, Gwambawa, Mil uku, Transformer na uku. Duk wannan mun sa adireshin mu ne. Yan da za'afi samun sauki azo a same mu. Muyi ayyuka yan da ya kamata. Idan shawari ne zamu basu shawari, idan taimako suke nema daga gare mu zamu basu taimako. Amma yi zamana, wujajen sana'ar ku, kuna da amfani da kaya da za'a gane ku da shi. Domin yawanci kasar mu, ƙasashen mu, za kaga an sa tambari. Za kaga an sa wannan kore fari kore shine tambarin Najeriya. Za'a sa tambarin nan, an san cewa i wannan Najeriya ce. Mutum koda ƙasar waje ya tsallako ko, zuwa bakin iyaka. Idan ya ga tutar ku zai ce "Ah wannan ba tutar Najeriya ba ce?" Za a ce mishi "Eh tutar Najeriya ce amma taya ka gane?" Yace "to ba ga tutar ta ba. Abun da kuke rubuce a jadawalin kundin Najeriya. Ya san da ita kuma. Ta ya za ku ce bai san wannan tutar Najeriya ba ce?" Amma idan kuka yi amfani da T-shirt riga na musamman a wajen aikin ku, za'a shaide ku da wannan rigar da kuke sawa jikin ku. Kai kana aiki a wajen gareji kaza da kaza, Gwanbawa, Mil uku, Transformer na uku. Kana aiki a wajen. An shaide ka da rigar da kake sawa a jikin ka. Kuma ya zamana kuna sa wannan kayan kullum kullum. Bai zamana kuna kuna sawa sau ɗaya a wata ko a sati ba. Ya zamana wannan kayan na jikin ku kullum da kullum. Domin a shirye ku da shi. Idan ba a shaide ku da shi ba babu yanda za kuyi ayyukan daya kamata. Kai ɗan kai ɗan ina ne? Sai ka fara bayani. Ni ɗan kaza da kaza. Ai ba za'a yarda da kai ba. Son samu ya zamana kana da ID card. ID card yana da matuƙar amfani ID card. Idan kana da ID card abubuwan zai zo maka da sauƙi. Ko da mutumin bai yarda da kai ba, idan ka nuna mishi kaifa ga ID card naka nan, zai farka. Wane shi ya kama ka? Wa ne shi ya kama ka? Amma in kana da rigar nan zaka nuna mishi ka duba bayan riga na ga abun da muka rubuta kuma ga kamfanin da suka buga mana. Idan bai yadda ba za'a iya ɗaukan shi a je kaza ga wurin da su kayi wannan aikin. Ba su bane suka yi sune su kayi. Za su musa ne? Babu. Wa yace su yi? Ku ne. Mu ne muka aikesu su mana wannan rigar. Ta yanda zamuna sawa muyi aiki yan da ya kamata kuma a lokacin da ya kamata. Ni nawa a wannan lokacin amfani da kaya, kayan aiki amfani muna amfani da shi sosai domin a gane mu da wuri. A sayi kayan mu da kyau. Domin wani ma daga kayan ka ma in ya gani wannan kayan fa akwai kyau. Zaiji daɗin kamfanin ku, zaiji daɗin wurin aikin ku. Zai iya zuwa yace "A ina aka buga muku wannan rigar?" Kai kuma zaka iya cewa "Kaza da kaza a unguwar kaza a wajen can aka buga muku kayan ku." Zai iya cewa shi yana so kalan kayan nan guda ɗari biyu da hamsin. Kaga wancan shi ma ya samu karuwa ta hanyar ka kai ma kayan amfani da rigar. Sa'ad da ya buga ma ka tallafa mai ka wallafa mai kasuwa. Ka buga mai kasunci a wajaje daban daban. Ana raya mutanen alkairi. Ka bunkasa mai kasuncin sa kuma zaiyi alfahari da kai sosai. Ta yanda kake masa abubuwa da kayan aikin sa. Kuma nan gaba zaiji daɗin sayar maka da kaya a farashi mai kyau. Domin ba zaiji dadi yaki sayar maka a farashi mara kyau ba. Idan ya sayar maka mai tsada ribar sa ba zai fita ba. Gaskiya riba na da kyau kaya alheri.

Toh wani irin tufafi nake so? Na ji daɗin wannan tambayan da kuka mun. Tufafi na da yawa a kasuwa, zaka iya zuwa kace a baka ga tufafin da kake so, ga irin wanda zai shige ka, ga kalan, ga kalan dizayin ɗin da kake so. Za ka iya zuwan kasuwa ka samu kaya masu tsada. Idan ka samu kayan na masu tsada, za ka iya ce wa "maigida ni fa ga abun da nake da shi a hannuna, kuma wannan kayan sun mun kyau. Na fi son kaya, a samu kaya baki da fari. Baki da fari ko da a rayuwar nan, baki da fari kala ne mai kyau a rayuwa. Kala ne mai matuƙar amfani a rayuwa. Duk wanda baya sa baki da fari to bai samu kala mai kyau ba. Ni ina son tufafi a same shi baki da fari. Kuma zamana ka same shi da sauƙi, ka same shi da arha, mutumin ya sayar ma da shi, saboda nan gaba ka zama kostoman shi. Amma lokacin hidiman Kirsimeti, ko Sallah, ko walima, ko Ista aka yi amfani da kaya mabambanta, tufafi mabambanta. Iyaye za su ɗaura zani, 'ya'ya za su yi sa kaya masu tsada. Maza za su yi sa kaya jamfa. Musamman ranan Sallah, musulmai suna sa jamfa. Kiristoci ranan Disamba muna sa kanti. Akwai bambancin tsakanin tufafin, kanti da kuma tufafin yadi. Kaga tufafin yadi, a gaskiya shine idan kana tufafin yadi yana da kyau ka sa shi ka goge shi, ka goge shi, ka goge shi yanda layi layi zai fita ace "i wannan tufafin da ya sa, ya mishi kyau a jiki." Amma idan kai kirista ne, idan ka samu kanti mai kyau, duk wanda ya ganka zai ce "i wannan kayan shi ma ya mishi kyau a jiki." Domin kada ka zama na a zage ka kulla yaumin ba. Zamana kai mai haƙuri ne, kuma kana bin duk abubuwan da ya kamata ka yi a rayuwa. Mu, muna sa kayan kanti ranan Kirsimeti. Musulmai suna sa yadi ranan Sallah kuma duka tufafi ne mai kyau. Tufafi ne mai amfani a jikin ɗan adam. Kuma wanda in an kalle ka ce "Eh wannan ya sa tufafi mai haskakawa, ya sa tufafi mai kyau." A gaskiya shine tufafi na da matuƙar amfani. Ina sa tufafi a jikina mai kyau. Ina son tufafi, kuma in sa a lokacin nake so kuma ya mun amfani a yayinda nake so. Musulmai suna sa tufafi yadi. Kiristoci muna sa tufafi kanti. Akwai bambanci sosai a tsakanin mu, domin tufafi mabambanta ne ga kasuwa. Akwai wasu kaya akance musu bagi. Babban wando ne. Wanda in ƙasa da ka shiga duka kai kaɗai. Kaga wancan ma wando ne mai kyau. Wando ba zai ɓaci ba. Wando yana nan da ƙarfinsa. Za kayi shekaru da dama kana sa shi, yadi ma in ka goge shi ka ajiye shi wuri ɗaya. In har dai kai mai kulawa ne da kuma, zamana kana kula da kayan masu kyau. Za ka sa yadi har nan shekaru da dama. Wata rana za ka samar ace "a wannan yadin fa sabo ne" amma ba su san cewa kula wa bane ya mai da shi haka. Zamana kai mai kulawa ne da yadi sosai. Ni na fi son sa tufafi kanti. Ina son sa tufafi kanti, amma wayen su muradinsu daban ne tare da na wa. Domin wani ba zai ce wa shi ga abin da yake so ba. Wani ya ce ma shi ga abin da yake so, wani ya ce ma shi ga abin da baya so. Amma kayan kanti na da amfani a rayuwa. Ni ina son kayan kanti, kuma kayan kanti nake sawa har a yau. Har a yau kayan kanti nake sawa. Yadi kuma na musulmai ne. Yadi shi ma na da matuƙar kyau in ka sa shi za'a ce ma "i wannan gaskiya yayi kyau yau."

Eh, ina sayan kaya a yanar gizo domin yanar gizo yana da abubuwa masu matuƙar yawa. Za ku yi saduwa da abokanka a yanar gizo, za ku iya saduwa da ƴan uwan mutunci, ƴan uwan arziki a yanar gizo. Za ka iya siya kaya masu mutunci a yanar gizo. Amma yanzu kalar rayuwar mu ta yanzu duniya ta ɓace. Idan ka siya kaya a yanar gizo sai ka ga wani ya zo ya sayar ma da, ya sayar ma da kayan da bsi kamata ya sayar ma da shi ba. Ka ga wancan ya dawo, wancan ya dawo sata ke nan. Waƴansu shi ne hanyar cin abincin su, su yi sata a yanar gizo. Amma idan ka yi sa'a da wani ya sayar ma da kaya a yanar gizo, za ka samu dacewa. Ni ina sayan kaya na a yanar gizo, kuma har a yau idan buƙatar ta tashi nakan shiga yanar gizo kai tsiye, inje insai kaya. Kuma in biya mun buƙatu a yayana, in ba su kula da ya kamata. Yanar gizo yana da matuƙar amfani. Ina sayan kaya na a yanar gizo. Gaskiya sai ka samu dace a yanar gizo kanan ka samu kaya mai kyau. Amma idan ka ce daga biye wata mutane ne wani zai cuce ka wani yayi nufin sayar ma da kaya nufi biyu ke nan. Kar ka yarda da kowane mutum ba. Ba na yarda da kowane mutum. Sai na san eh kai ga kamfanin ku waƴan da su ke aiki, wanda ko kaci kuɗi na kai siye zan tashin ince, kai kaci kuɗi na a kaza. Ai in yi Musa, sai ince to ga rahoton. In nuna mai cewa na rekodin duk abubuwan da mukayi da shi. A wurin can soro kama shi. Dole ya sayar mun da kaya masu kyau a wancan lokacin. Domin ba ka ba, na ɓata sunansu kamfani na ɓata kamfani suna kuma daɗina karɓo kayansu ana sayarwa. Idan so samu nema za a kulle kasuwanci su gabaƙi daya. Domin dace suna sayar da gurbatattun kaya. Suna cucen mutane a yanar gizo. Ni ina sayan kaya na a yanar gizo. Kullum yayi me musamman. Idan buƙatu ya tashi na yanzu, na wojila, za ka shiga ganga na yanar gizo, za ka iya sayan kaya minti ɗaya kayan ka zai iso. Yanar gizo kaya baya dadewa kan nan ya iso. Shi ne dadi na yanar gizo. Amma idan ka ce da ka siya ka je ka siya a waje, kamin nan ka fita ka je bakin hanya, me bi abubuwan da kake nema ba za ka iya samowa ba. Ka kara dawowa kuma kayi biyu babu. Amma idan ka shiga yanar gizo yanzunnan za ka ga an kawo maka kayan ka da mashin. Ana ci mishi oɗa. Ana sawa yanzunnan za ka ga an kawo maka kayan ka kai siye. Amma idan ka biya ta siyan abu a waje. Gaskiya ba wani kishi ko me alfahari ba. Siyan kaya a yanar gizo yana da matuƙar kyau. Kuma ina bada shawara a siya kaya a yanar gizo. Domin yana da matuƙar kyau da kuma matuƙar amfani. Yanar gizo, eh ni ina sayan kaya na a yanar gizo. Kuma a yau ina kan sayan kaya na a yanar gizo. Domin ina jin daɗin shi da kuma inda muke mu'amala tare da su. Idan ka cuce mutum gobe bakasan ka san me zai faru ba, kada ka cuci mutum shima mutum kai ya cuce ka. Zamana kai mai hakuri ne. Ka jajirce, ka sayar mai da kayan da ya ke so. Kada ka sayar mai da gurbattu kaya ba. Kada ka cuce shi ba. Kada ka kwashe mai kuɗin sa ba. Idan ka ce za ka kwashe mai kuɗin sa, Allah zai kama ka gobe. Ba ka san wani hali za ka shiga ba. Ba ka san ko shi zai taimaka maka bama amma idan ka yi hakuri, ka sayar masa kaya a yanar gizo mai kyau, shima zai ziyarci gobe. Ko da wanne ya sayar mashi kaya a yanar gizo zai siya da mutunci da kuma alfahari. Yana da kyau ka sayar kaya a yanar gizo. Ni nawa ina sayan kaya na a yanar gizo. Kuma kaya ne mai matuƙar amfani. Kaya ne mai matuƙar kyau. Kuma suna iso ka take a san da ka buƙace su. Ba sa dadewa, ba sa jimawa. Kayansu a take yake sakko wa. Ina sayan kaya na a yanar gizo gizo. Kuma wurin ne mai jin labarai da kuma abubuwan da ke faruwa duniya gabaƙi daya yanar gizo gizo. Ina sayan kaya na a yanar gizo gizo. Kuma ina alfahari da su. Allah ya ba su baiwa da kuma hikima. Har su ci gaba sayar min da kaya a yanar gizo.

Eh ni dai ina fison jumper domin saukin sawa kuma yana yin datti, bazai yi datti sosai ba. Jumper na da matuƙar amfani a wurina da sauransu. Amma bana son saka kayan kanti, bana son sa kayan bagi toisa, bana son sa. Na fison kayan jumfa kaɗai.